A wane wata aka haife ku? A idan muka duba za mu ga cewa kowa da kowa yanda muke ganin mutane, kowanne mutum akwai lokacin da aka haife shi, akwai shekarun da aka haife shi, akwai a cikin shekarar nan akwai wata, a cikin watan nan akwai yini kuma akwai rana. To saboda haka idan aka duba za a iya ganin cewa akwai mutane da yawa da ya zamanto cewa an haife su a rana ɗaya wanda za a gani cewa suna da yawa. Akwai wani za a haife shi a, a wani shekara daban. To shine abun da ya kamata ace mutane su lura da shi saboda, a idan muka duba ranar da aka haifi mutane daban-daban ne kuma a shekaru daban-daban, a watanni daban-daban. Kamar idan muka duba za mu ga cewa in na duba misali in ce kaman a irin lokacin da ni aka haife ni, a idan muka duba za mu gani shekara alif dubu ɗaya da ɗari, a dubu ɗaya, 1995. Kuma idan muka duba a wannan 1995 nan za mu gani cewa muna da watanni guda goma sha biyu. A cikin wannan watannin guda goma sha biyu ni an haife ni ne a wata na uku. Kuma idan muka duba a wannan wata na ukun muna da kwanaki guda talatin da ɗaya. Kuma a cikin kwanaki nan guda talatin da ɗaya ni an haife ni ne a goma ga watan wannan a wata na uku. To irin wannan abu haka shi ya sa ya zamanto cewa za mu ga cewa akwai bambance-bambance sosai wanda za a iya tara mutane da dama wanda ya zamanto cewa sai, an sai an yi sa'a shine zai kasance cewa an haife, za a samu waɗanda aka haife su a shekara ɗaya, a wannan watan ɗaya kuma a daidai wannan ranar nan. Kuma har a ce misali a ce wai daidai wannan lokacin nan. To za a iya tara mutane dubu in ba ai sa'a ba da wuya a samu irin wannan. To shine ya sa ya zamanto cewa idan muka duba za mu ga cewa yanda muka san cewa a wannan wata na, wata guda goma sha biyu za mu gani cewa akwai wasu wanda za a haife su a watan ɗaya. A cikin wannan watan ɗayan nan na wannan daidai shekara za a ga cewa akwai waɗanda ya zamanto cewa za a haife su a ranar ɗaya ga wata. To a ranar ɗaya ga watan nan akwai jama'a da dama wanda ya zamanto cewa za a haifa ko kuma an haifa a wannan rana da kuma in ce wannan yinin nan. To duba yanayin yadda abubuwan suke kasancewa sai mu ga cewa a wannan rana in za a iya tara mutane dubu wanda ba a samu ko waɗanda ya zamanto cewa an haife su a wannan ranan. Wai a ce wai an tara su a waje guda ba. Idan aka duba rana na biyu, haka rana na uku, haka rana na huɗu har a ce wai na wannan watan na, a watan ɗaya. Kuma sai a je wata na biyu. A cikin wannan wata na biyun shi ma haka. Za a je wata na uku, wata na huɗu, biyar har wannan wata na goma sha, a biyu. To wannan a cikin a watanni guda goma sha biyu muna da kwanaki ɗari uku da sittin da biyar. To a cikin kwanaki da ɗari uku da sittin da biyar nan to kun ga za a iya, zai iya wuya ya zamanto cewa an samu mutane dubu a waje wanda za a iya cewa a wannan ranan nan ya kasance cewa daidai ne da na juna a irin wannan yanayin nan.

Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? Eh, ah, idan muka duba zamu ga cewa, ah, idan aka zo maganan irin tafiya da ƙafa, to akwai abubuwa da yawa da mutane ya kamata a lura da shi wanda ya zamanto cewa shine yake sa sanadiyan mutum ya dinga tafiya da ƙafa. Akwai a abubuwa da yawa, na farko idan muka duba, zamu ga cewa a a dalili na farko wanda yake sa mutum yana tafiya da ƙafa to a irin wannan dalili tafiya a dalili na farko, shine yake kasancewa na harkan da za'a cewa mutum ba shi da halin hawa abun hawa. To, da wuya ya zamanto cewa an samu wanda ya zamanto cewa yana da hali kuma ya ce wai shi zai taka ne. To a irin wannan yanayi, ga wanda ya zamanto cewa ba shi da hali kuma ya zamanto cewa wajen da zai je, ah zai iya takawa da ƙafa, kuma ya isa inda zai je a lokaci. To a irin wannan yanayi, bayan da mutum zai yi dole ya zamanto cewa zai taka. Amma wasu idan aka duba sun fi son a yanayi wanda ya zamanto cewa ko da a cewai idan suna so su taka. Idan ya zamanto hanya ne samɓal wanda mutum zai yi tafiya. A misali a cewa mutum yana tafiya a miƙe. To yawancin mutane wan- irin wannan tafiyan yana da gajiyarwa sosai kuma wasu ba za su so a ce wai mutane suna kallon su cewa suna takawa a irin miƙaƙƙen waje ba. Wasu sun gwammace ya zamanto cewa tafiyan zai kama irin a cewai irin layuka ne mutum zai bi, kuma har ya isa inda yake so ya je. To a irin wannan yanayi, to wannan shine yanayi na farko. A yanayi na biyu shine wanda ya zamanto cewa a yana so ya taka ne wanda misali ba wai dalilin da yake so ya taka ba wai ba shi da wadatan da zai hau abin hawa ba a'a. Akwai wasu wanda ya zamanto cewa irin so ne ko kuma sun, sun, sun, su ne kawai a ce suna so su miƙa ƙafa, ko kuma waɗanda ya zamanto cewa bayan da za su yi, ko kuma ta inda za su je babu abin hawa wanda ya zamanto cewa dole ne ma mutum ya taka da ƙafa zuwa wannan waje. To a irin wannan yanayi, dole mutum ya yi la'akari da irin waɗannan dalilai ɗin. Musamman, ko ni idan ya zamanto cewa idan na ga dama zan so a ce wai in ɗan yi tafiya, amma wanda ya zamanto cewa ba shi da nisa sosai. Musamman idan ya zamanto cewa idan bai daɗe na ci abinci ba, kuma bana abinci, idan ya kasance wannan abincin abinci mai nauyi ne, to bana cika son ya zamanto kawai zan hau abin hawa sai kuma in na zo gida kawai zan zo in kwanta in yi bacci. Wanda ya zamanto cewa ana son idan mutum ya ci abinci latti, to yana da kyau ya zamanto cewa mutum ya ɗan jira ko kuma mutum ya ɗan motsa jiki saboda abincin ya samu ya ɗan fara narkewa, kafin ya zamanto cewa mutum zai kwanta. To a irin wannan yanayi, to shine yake sa ni in yi tafiya, amma tafiyan da ya zamanto cewa ba mai tsawo sosai ba, saboda idan na yi tafiya mai tsawo sosai to ina jin shi a jikina musamman idan ya zamanto cewa na kai wajen inda ya zamanto wajen aiki ne. To inda zan kai wannan waje to zai zamanto cewa in na ɗan zauna kawai to bacci ne zan iya fara yi a wannan yanayin nan. To gaskiya a irin wannan gajiyan zai iya sa ma mutum ciwon jiki in ya zamanto cewa tafiyan yana da nisa sosai.